Abin da nake, me nake so in canza a wurin aiki, abin da nake so in canza a wurin aiki yana da, yana ɗan da yawa. Na ɗaya shine su supervisor ɗina. Ina so in canza su saboda su suna bani zafin ciki kuma suna, suna, suna mani abun da ba, ba ya da kyau. Na, saboda abin da ya sa nake so in canza su shi ne wai saboda su abin da suke yi bai, bai da, bai da kyau. Zai, waƴansu lokaci zai su yi abu kaman saboda su sun zama kaman shugaba a wajen aiki. Su suke da, eh, finance ɗin duka abun da yake faruwa a nan wajen aikin ɗinmu. Kuma yanda suke yi ɗinnan yana, yana sa aiki ɗin bai zuwa kuma bai da daɗin yi. Kuma abin da suke yi shine suke suna, suna kan abin da nake, me nake so in canza a wurin aiki, abin da nake so in canza a wurin aiki yana da, yana ɗan da yawa. Suna kwata, kwata aure, auren juna dai kuma ba ka, ba ka, ba ka amsa masu ba. Zai kawai haka kawai zai su, zai saka azzaciya su zata maka mugunci, suka maka mugunta ƙwallon ƙwallon abu kaɗan zai ka gan wai su gaya maka wai, eh, an cire a cikin kuɗinka ko an dakatar da kai a kan wajen aiki. To abun da ma, abun da ma ka yi bai ma kai a dakatar da kai ba, bai kai wai a cire kuɗinka ba. Amma dai saboda iko da ƙarfin da suke da shi lokacin nan, shi, shi zai sa su canza kome su ce wai abu kaza, abu kaza ne ka yi, abun da ba ka yi ba zai su gaya ma su, eh, eh, shugaban da yake gaban su, zai su gaya masu wai abun ga abu kaza da ka yi, abu kaza da ka yi kuma ga shi ba ka wai ba ka iya zuwa wajen su shugaban ka gaya masu. Kuma abu na biyu da nake so in canza a wajen aikina shine lallai lallai kuɗin da ake bamu a wajen aikin nan yayi kaɗan Wallahi ya yi kaɗan. Kuɗin da ake ba mu bai ma kai kuɗin da mutum zai iya cin abinci ga, ga wata biyu ba. Amma dai zai a bamu a cikin, eh, bai kai kuɗin da mutum yake iya cin abinci ga sati biyu ba. Amma dai zai a ta bamu kuɗin watanni, duk watanni shine ake ba mu kuɗin. Kuma ka yin sati biyu, kuɗin ya riga ya ƙare. Sati biyu? Ka yi ma sati guda kuɗin ya riga ya ƙare. Kuma ga shi ba, ba wani taimako ne ake ba da wa daga wajen aiki ba. Shi ya sa ni ma nake, nake buƙatan wai na gan wani aiki ma mai, eh, mai, mai, mai albarka da wanga zai in ashe aikin nan in yi shi. Ni na fi son shi da in zo in tayin aiki ba, ba wani, eh, kuɗin da yake da kyau da mutum yake gani a kan wajen aikin da mutum ke yi. Shi ya sa nake neman wajaje in gani. Kuma abun da kuma ban so shi ne a wajen aiki ɗinmu in za a bamu kaman, eh, in za a bamu lokaci mu je mu yi to, mu je mu ci abinci ko mu je mu yi wani abu ne a waje, ba za a bamu kaman awa guda ba. Zai a ce wai ka ɗauki minti ashirin, ka ɗauki minti biyar, ka ɗauki minti takwas, ka ɗauki minti tara. Zai, zai a, zai a bamu kaɗan kaɗan. Mai makon a bamu duka mintinonin sau ɗaya. In aka bamu duka mintinonin sau ɗaya, mu je mu yi abin da za mu yi mu dawo. Amma dai zai, zai dai a ta bamu su kaɗan kaɗan. Su ne abun da bana so.

Kuna so ku san in ina jin kukan zakara da sassafe in na tashi? Sosai mana. Ina jin kukan zakara da sassafe in na tashi daga waje na. Kun san ai zakara a cikin halin shi ne, a cikin halinsa ne da sassafe za su yi kuwwa su ce, su ce wai su ma a cikin abungan su suce wai su ma sun tashi kowa ina kwana. A cikin halin su ne su ma haka nan suke gaishe da mutane da junan su. Kuma da sassafe haka nan suke yi har waje na nima ina jin su. Ba ma estate ma nake ma ba. Dole ma zan ji ma kukan zakara da sassafe dole, dole ne. Kuma zakara, kukan zakara kuma yana da kyau saboda lokacin da zakara ya yi kuka wata sa'a mutum ya riga ya yi bacci, ya riga ya manta da lokaci. In ka ji kukan zakara sai ka tashi ka, ka san wai, safiya ta yi. In ka tashi sai ka gan wai safiya ta yi. Wa'yansu lokaci in baka, in kana bacci, bacci kasan, bacci kuma yana wa'yansu sa'a yana da daɗi sosai. Sai ka manta da lokaci. In kuma ka manta da lokaci in zakara ya yi kuwwa zai ka san wai a safiya ta yi. Ina jin kukan zakara sosai. Wa'yinsu ma na-- suna kan sayan zakara a gida saboda kukan zakaran da zakara yake yi da sassafe ɗin nan. Saboda shi, shi ne wa'yinsu su ke sayan zakara a gida. Saboda in zasuyi bacci kar su, saboda in zakara ya yi kuwwa za su san wai a ƙarfe kaza ke ga, ƙarfe kaza ke ga. Zai su san yadda koko lokacin da za su tashi daga baccin su su yi ta yin aikinsu. So zakara na, kukan zakara na da kyau sosai, sosai ma. Amma dai wa'yin su ba su so saboda wa'yin su sun gan kukan zakara as wai abin da yake disturbing, yake, yake damun su a kunne. Ba su son kukan zakara ko kaɗan saboda gare su kukan zakara na damun su, yana damun kunnen su, yana, yana sa, yana, yana sa suna ihu, ihun da bai so. Shi ya sa wa'yin su ba su son kukan zakara. Kuma shiyasa wa'yin su ba su son su tsaya inda zakarori suna wajen, inda zakarori suna a suke, inda zakarori suke. Shi ya sa ba su kan tsaya, ba su kan so su tsaya wajen. Amma dai in dai ka san wai lalle, lalle, lalle ba abin da zai faru. Wallahi zakara na da kyau. Kuma ka gan bancin wai yana da advantage ɗin gaya maka lokaci ko kuwa abin da yake faruwa. Kuma yana, yana da wani advantage da in ka san in yayi, in ya zama babba kana iya in dai baka da kuɗi kana iya ka kashe shi, ka sa shi ya zama kuɗi. Ku yi amfani da shi. Kana iya ka sayi, saida shi kuma gashi shi zakara kuma ya, ya zama abin tsada yanzu ga kowa na so ya sayi zakara. Kuma zakara ya zama abin tsada. Abin da zan ga, zan, zan faɗi ke nan akan zakara. Zakarori na da kyau sosai. Su na da kyau amma dai wa'yin sa'a wa'yin su ba su son kuwan su. Wa'yin su ba su son kukan zakara da sassafe ko ko ma ko wani lokaci ba su kan so. Wa'inda na gani ke nan.